Assalamu alaikum. Muna rufe bakinmu sosai idan za mu yi hamma saboda, ra canshin, rashin rufe baki yana kawo matsala ga lafiyarka da cikin bakin namu ma. Saboda kar wani ƙwaro yafada ko wani abuda zai affecting na lafiyar mu don haka muna rufe bakinmu idan muna yin hamma. Da tissue ko kuma da tsumma tsaftacen tsumma saboda kar wani abu ya shiga ciki. Tsaftataccen tsumman da aka wanke shi, aka shanya shi, ya bushe. Saboda za'a iya yin amfani da tsumman da yake da yaji inbaka wanke ba kokuma da ƙura koda ƙura a jikin sa inbaka wanke shi ba to hakan zai iya sa affecting na lafiya idan mutum ya inbe tsaftace shi ba.

Abin da nake yi don kiyaye lafiya shine, ina yin wanka, muyi brush na baki da safe idan na tashi. Zanyi wanka in wanke jikina duka. Bayan mun wanke kayan mu da zamu saka ya kasance masu tsafta ne. Sannan mutum ya wanke ƙafafuwan sa sosai saboda datti. Sannan kuma mutum yana sa tufafi masu kyau. A share gida saboda inda mutum zai zauna ya kasance mai tsafta ne. A share ɗaki, share wanke bayan gida. Saboda in ka je wanka ko ka je amfani da bayan gida ya kasance da tsaftarsa. Sannan kuma wanke tufafi misali kamar su inner wears, su riguna da zannuwa da hijaban da muke amfani dashi. Sannan da zannuwan gadon mu da muke kwanciya a kai. Da kuma tsaftar kicin wajen da muke dafa abinci da ƙwanukan da zamu ci abinci muna tsaftace su saboda kar mutum ya ci abinci a cikin abu marar ƙyau ko kuma wanda ƙudaje suka hau suka yi kashi a kai. Ko wani dai ƙwarin dai ya ɓata ba'a sani ba. Duk wannan idan mutum ya amfani dashi zai iya affecting na lafiyarsa. Sannan kuma muna muna amfani da kamar, da daddare muna amfani da maganin sauro saboda mu kori sauro. Shima sauro idan ya tashi yaje ya hau kan abu marar ƙyau, ya kwaso ciwo in yazo ya, ya ciji mutum zai iya samar masa da malaria. To saboda wannan muna amfani da, muna amfani da maganin sauro. Muyi maganin duka wani larura da zai iya zuwa ya kawo mana. Bayan wannan kuma muna gyara ɗakunan barcin mu dasu net net da muke amfani dasu mu wanke su sosai. A sa omo a wanke shi, a shanya shi ya bushe saboda amfani. Sannan kayan sitiran mu ma muna wanke su da omo. Mu shanya su, su bushe yadda idan mutum yazo amfani dashi a tsaftace suke. Da kayan abincin mu da muke ci kamar su kofuna, kwanuka duk muna amfani da omo wajen wanke su, mu shanya su, su bushe. In munzo yin amfani dashi sai muyi amfani dasu a tsabtace. Bayan haka kuma kamar abinda zamu ci muna amfani da abubuwan da muke ci mu tsaftace su kamar kayan miya in an siyo za'a yi miya sai an wanke sai an wanke su tas. An fitar da dukkan dattin da yake cikinsu sannan a markaɗa su, ayi miya dasu a tsaftace. Ita kanta tukunyar da za muyi amfani da ita sai mun wanke ta sosai. Mun wanke ciki da bayanta don ya kasance a tsaftace take. Sai kuma ƙwanukan da zamu dafa shinkafa dasu, tukwane suma a wanke su, a tsaftace su. Ita kanta shinkafar in an ɗebota sai an wanke ta saboda dattin ba'a san irin abubuwan data ƙwasa ba na daɗewar da take sai an wanke ta an ajiye ta. Misali kamar zamu ci salad, zamu wanke shi mu tsintsince shi, mu tsaftace shi saboda ana samun ƙwari marassa ƙyau a ciki wanda zai iya affecting na lafiya. To muna yin abubuwa da yawa da muke ƙoƙari wajen ganin cewar mun sami, mun yiwa lafiyarmu ta samu, mun kiyaye lafiyar mu karmu samu wata matsala da zata affecting namu. Abubuwa da yawa muna amfani da shi akan haka.

To, Alhamdulillah muna yin shara ne ta ɗakuna, tsakar gida, falo. Shara dai ta ko ina ma mutum ya haɗa shara ya nemo faka ya kwashe, sannan ya kai shi bola ya ajiye. Bola ko kuma dustbin inda za a buƙaci masu kwashe shara su zo. Idan suka zo za'a, za'a nemi su ɗauke sharan nan saboda a tsabtace wajen, a kai ta bola a zubar, a gyara wajen. Akan yi wannan haka, misali kamar kwana uku-uku ko kuma sati-sati saboda kar dattin ya ya kasance ya ɓata wajen an sami ƙwayoyin cututtuka da za su affecting na lafiyar mutum. To akanyi hakan ne wajen ta hanyar zubar da shara da tsabtace waje. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen kiwon lafiya. Mutum ya kasance cikin lafiya ko yaushe, sauro baya zuwa cikin shara ya ɗebo datti ya zo ya zuba maka a jiki da zarar ya ciji mutum. To, indai ana zubar da shara yana taimakawa wajen samun lafiyar gida da jiki gaba ɗaya da abinci. Saboda bayan sauro ma akwai ƙudaje da suke zuwa cikin shara su, su hau kan shara kuma su zo su hau kan abinci. Shi ma wannan yakan haifar da kwalara da cututtuka kala kala.

Muna kula da gashi ta hanyar tsefe shi idan da kitso a kai, a wanke shi, a taje, a wanke shi da shamfo mai kyau, a sa kondishina masu kyau, a taje shi, a sa hand dryer a busar da shi. Sannan kuma mukanyi amfani da relaxer wajen gyara shi ko kuma wani lokacin muyi amfani da, umm, muyi amfani da mayika da suke sa kai ƙamshi da laushi da tsawo. Ya kasance dai koyaushe ana kula da gashi ta hanyar tsaftace shi, wanke shi kamar ko da ace sati biyu-biyu ko sati-sati. Ya kasance dai ana wanke shi kuma ana using da hand dryer saboda, umm, kar ya kasance a jiƙe sai a dinga amfani da hand dryer wajen wanke shi wani lokacin kuma mutafi saloon saboda a gyara shi, a wanke shi, a yi drying ɗinsa sannan a yi stretching nasa, a sa masa mayika masu kyau masu gyara kai sosai sosai. Kula da kai yana da matuƙar muhimmanci, yana da fa'ida a kan kowanii mutum. Ya kula da kansa yana da fa'ida, ka gyara shi, ka tsaftace shi saboda tsaftar kai tana sa a tsaftar jiki, tana kawo lafiya. Ba za'a samu su ƙwari da suke zama a kai su rayu a kai ba kamar su kwarkwata, su kuɗin cizo, abubuwa dai marasa kyau da suke zuwa su rayu a kai. To du za'a samu sauƙin su, in dai ana kula da kan, ana wanke shi, ana gyara shi koyaushe.

To kyautar da dai nake san bayarwa itace misali. Akwai kyauta ta kuɗi saboda mutane suna son kyautar kuɗi da za su dinga using suna amfani da shi. Kyautar kuɗi tana da matuƙar muhimmanci a gun mutane saboda wani abin da za ka ba shi ba lallai ne ya gamsar da shi ba. Amma idan aka ba mutum kyautar kuɗi, to kuɗin nan zai taimaka masa wajen ya je ya siyi abun da duka yake so. To bayan kyautar kuɗi kuma akwai kyautar sutira. Sutira, kayan sawa. Kayan sawa a lokacin da kai wa'ennan kayan sawa suka kasance ka gama amfani da su ko sun yi ma ka ɗan ko kuma a'a a dalilin ka yi sababbi, to za ka rage wasu, ka yi kyauta da su kuma mutane suna matuƙar farin ciki da kyautar kaya saboda shi dama kayan wanda za ka ba wa zai kasance ba shi da, da yawansu yana buƙatar kayan. To idan aka ba shi wannan kyautar kaya tana taimakawa sosai yadda zai yi amfani da shi. Yanzun nan sai ka ga ya canza, ya samu yana cikin farin ciki ko yaushe zai dinga wanka, ya sake kaya masu kyau. A maimakon da wayanda yake dasu marasa kyau ne to bayan wannan kuma sai kyautar abinci. Kyautar abinci tanada mahimmanci misali kamar mutum bakinyayi suka zo masa gida ya basu abinci su ci, sabida sun shawo rama ga kuma yunwa sun dauko ta a hanya to bawa mutum abincin yana taimakawa sosai yadda zai yi farin ciki, ya ci, ya ƙoshi yadda ko da ya je wani guri zai ji daɗinsa, zai ji daɗin wannan abinci. In ya je wani guri ma ba lallai ne ya yi buƙata ba saboda.

To Alhamdulillah takardun aiki. Muna ƙoƙarin ajiye su ta hanyar amfani da file ko envelope, brown envelope inda za ka ajiye su, a killace su yanda wasu abubuwa ba za su same su ba misali kamar ruwa ya zuba a kai.

Kwarai kuwa, ina iya ɗinka tufafi saboda asali ma, ni ma abociyar san ɗinki ce. Ɗinka tufafi har ta kawo ma, na koyi yanda ake ɗinka tufafi na yara, na manya, in ɗinka riga, in ɗinka zani, in ɗinka wando na yara, in ɗinka na manyan wando. Sannan in ɗinka riguna da doguwar riguna, riguna riga da skirt duka muna iya ɗinka su, mu fitar da design kala kala har na maza ma wasu lokacin mu kan yi su. Sannan muna ɗinka hijabai da mayafi da huluna na yara na makaranta da huluna ma na manya, na mata da suke sawa a cikin gida ko kuma su sa da riguna da after dress. Tom bayan ɗinka tufafi na sawa su doguwar riguna da riga da skirt da riga da zani to muna ɗinka mayafai wanda za a jera musu beads, ayi design masu kyau yanda za su bayar da ma'ana, su bayar su yi kyau, su fitar da shape mai kyau yadda kowa ya gani zai yaba. To muna ɗinka, muna ɗinkawa kuma ɗinkin kaya muna ɗinkin kaya different design kala kala. Duka design ɗin da ake buƙata wani lokacin mutane za su kawo su ce ka musu ɗinki kala kaza. To wani lokacin kuma za su ce kawai ki yi min mai kyau. To muna fitar da design na ɗinkuna, a siyo kayan ɗinki misali za a sa wa riga lending da skirt za a musu lending. Kuma sannan za a siyo stiff kwala, za a siya stiff kwala a yi. Bayan an sa stiff kwala kuma za a siyo misali in an siya zare shi da ma wannan dole da shi za a yi. To za a siyo, kayayyakin da za a yi amfani da shi na ɗinki idan mai ado ne, idan kuma riga mai zuga ce duka za mu sa. Ko idan bubu ce duk za mu saka. Idan kuma riga da zani ne da design mai kyau haka to duka muna ɗinkawa, mu yi, mu yi na jikinmu sannan mu yi wa mutane. Kuma bayan wannan ma muna koyar da su. Mukan koyar da yadda ake yin ɗinkuna, yadda za ka yi ɗinki mai kyau, ka fitar da hannu, a fitar da gangar jiki. Sannan a fitar da shape shape na riga da shape shape na skirt. Tun da shi skirt akwai straight skirt, akwai skirt mai wannan, akwai six pieces, akwai eight pieces, akwai three pieces ma na skirt. Akwai su kala kala sannan rigunan ma akwai su kala kala kuma dukkansu mun kan yi design design, na riguna, na sample ɗin, ɗin ɗinki muna yin su kala kala. Duka design ɗin da ya zo muna yin ƙoƙari mu na yi, mu ɗinka su yadda za su yi kyau yadda duk wanda ya gani zai yaba ya ga kyan su. To muna yin ɗinki sosai mu kan yi kuma mu kan koyar idan mutum yana so. Idan mutum yana son ya koya mukan koyar da shi. Ya koya ga yanda zai yi, ga yadda zai yi a koya masa. Idan ka yi kaza sai ka yi kaza, in ka yi kaza sai ka yi kaza haka za a koya wa mutum ɗinki. Kuma ya iya ya fitar da ɗinki mai kyau da design mai kyau a cikin ɗinkin kuma ana koyar da shi ne wani lokacin haka kyauta wanda ba sai tare da mutum ya ba da ko sisi ba sai mu koya masa. Ya iya kuma ya dinga samun kuɗi saboda shi ɗinki sana'a ce mai albarka. Ana samun alheri Alhamdulillah a cikinta. Za ka sami alheri sosai Alhamdulillahi.

To bangojin mu launuka kala kala gare su. Akwai launi na ash wanda yawanci siminti ake, idan an yi siminti ba a yi masa wani launi ba yana bayar da launi na ash, dark ash. Sannan akwai launi fari da muke amfani da shi, fari ƙal. Akwai kuma off white da ake amfani da shi wajen launin bango. Akwai brown kalo da ake amfani da shi. Sannan da akwai, umm, akwai peach kallo da muke yin amfani da shi. Akwai, umm, butter kalo shi ma muna amfani da shi. Sannan da akwai, umm, akwai milk kallo shi ma muna amfani da wannan launin bango. Akwai kuma green da muke amfani da shi a launin bangon makarantu, sai a haɗa shi da, a haɗa shi da milk dip a jikin makarantu. Sannan muna amfani da launin bango blue, shuɗin launi. Muna amfani da light green. Sannan muna amfani da launin bango light brown. Muna amfani da launin bango, bayan light brown muna amfani da light ash mai haske kenan ash mai haske ruwan toka. Akwai kuma launin bango da ake ƙara masa wasu abubuwa wanda kamar za a saka masa ɗan ƙyalli ƙyalli a jiki sai ya bayar da wani launi mai kyau, mai ƙyalli. Sannan akwai wani launi da akeyi bayan anbada kala ta launi misali a bayar da kalar umm, purple, dark purple to sai a zo kuma a fitar da wani tsari na wanda suke ce masa stucco a jikin fentin shi launin. To ana fitar da wannan launin shi ma yana yin kyau. Akan yi su a cikin falo haka ko a cikin ɗakuna. Wasu ma sukan yi shi a tsakar gida. Sannan kuma akwai launukan da ake yin amfani da su a ƙofar gidaje na jikin bango. Shi ne wanda ake yi masa wani kurzunu kurzunun feshi. An saka feshin kamar wani abu ne da masu yin launukan suke siye su ƙara a cikin shi launin sai su fesa shi a jikin bangon tsakar, umm, ƙofar gida. Yana bayar da wani design mai kyau shi ma idan an yi shi yana design mai kyau. Za ka ga gidan ya yi kyau da kalar ta yi kyau. Akwai launuka masu yawa da muke amfani da su da suke ƙayatarwa. Wa'inda idan an, an saka su a jikin bango suna yin kyau su ba da ma'ana ta wannan eriya. Duk da wani lokacin wasu eriyoyin suna futar da launin bango da suke so su ringa amfani dashi ba wai a yi shi kara zube ba, ba za a yi shi barkate ko wanne ka ga dama ka yi ba. A'a, wasu guraren suna fitar da launin da za su ce wannan shine launin da kowa zai yi na nan gurin. To kowa shi yake yi. Idan aka ci fitar da launi kamar Brown me haske ahaɗa biyu da brown me haske da brown mai duhu. To se a ce.

To! Zafi abu ne marar daɗi. Amma muna jurewa zafi idan ya kasance ba mu da yadda za muyi. Misali, ba mu da injin janareto wanda za ka kunna fanka idan ka kunna shi ko kuma ba mu da solar da ake yi wacce za tai dinga amfani da fan-fanka. To, in dai ba mu da wannan, dole ne mu jurewa zafi tun da nefa ba. Dawwama suke da kawo wuta ba. Ana tsaka da zafi da rana, rana ta ɓarke. Haka nefa za su ɗauke wuta su barku, ku yi ta fama da mafici, ku yi ta fama da mafici. Muna jurewa zafi sosai yadda a cikin ɗaki ma ba wadatacciyar iska ce da mu ba. To kuma sai ya kasance ana zafi. Wani lokacin ma mafici ma sai ya kasance ba mu da shi wanda za mu yi amfani, sai dai mu nemo ɗan kwali mu fiffita. To zafi dai gaskiya abu ne marar daɗi, kuma muna jure masa sosai saboda za ka zauna. A zaune ma in kana zaune ba ma bacci kake ba, kai ta zuba gumi, kai ta zuba gumi. To, ko ta wannan za a gane cewa kana jurewa. A tun da dai haka za ka zuba gumin. Kai tayi har ka yi haƙuri har zuwa wani lokaci da kake ganin gumin ya tsane ko kuma ka sami mafici da za ka dinga firfita jikinka. Kana ɗan samun iska kaɗan kaɗan. Balle kuma ace mutum idan ya zo zai yi bacci. To in dai aka ce babu wuta, gashi kuma ɗakin ba wadatacciyar iska ba, yawanci ma da daddare ma garin kansa ba iska. Balle ma ya fifita ma ya shigo cikin ɗakin. To zai kasance zafi ne sosai mutum yake ci. Dan haka dole ne mutum ya jurewa zafin tun da ba zai fito waje ya zauna ba, sai dai idan kwanan wajen mutum zai yi. To muna jurewa zafi sosai ta hanyar haƙura. Mu zauna a cikin ɗaki, mu kwana a ciki a cikin zafin. Wani lokacin kana bacci ka farka, ka yi janƙaf da gumi. Haka za ka zauna. Kai ta firfita, kai ta firfita, ka ɗan tsane. Sannan ka daɗa komawa bacci. Baccin nan shi ma sama-sama ka daɗa farkawa. Ka daɗa jiƙewa jagab. Shima haka za ka kuma komawa sama-sama. Kana baccin ga zafi, ga gumi ya dame ka. To muna jurewa gumi a guri da yawa a hany-- wajen yin bacci. A'a, a falo ne kana zaune? A'a, a wajen aiki ne ana zaune. In dai ana rana to zafi ne zai ta isarka. To ba ka da yadda za kai. Musamman wajen aiki tun da babu fanka, babu abin da zai-- za ka dinga wani ji kana jin fanka haka ko AC da za ka dinga sha. To dole nan gurin kawai jurewa zafi kake. Wani lokacin kana a bakin aiki misali kana aji. Haka za ka yi ta jin zafi. Kana gumi kana komai, ba ma zaka iya cewa za ka ɗauki mifici kai fifita ba tunda kana aiki ne ga yara. To dole irin haka duka haƙuri mutum yake yi kawai ya jure, ya jure saboda ya gama abin da yake yi. In ya so in ya gama ya fito ya zo ya zauna, ya yi firfita. Amma dai tabbas idan ana zafi, gashi ba wuta muna jurewa zafi sosai. Muna jurewa kan in dai babu fankar da za ka dinga firfita, to muna jurewa zafi sosai muke jure masa. Sai dai kawai fatan Allah ya sa mu dinga samun wuta, mu dinga samun sauƙi.